Na fi son shayi saboda yana da sauƙin sha kuma yana sa in ji daɗi musamman da safe. Wani lokacin na kan ƙara madara da ɗan sugari amma idan akwai kofi zan iya sha ma. Na fi son shayi dai sosai.